Aha, miyar taushe, aha, miya ce wadda ake yi da kayan miya da kuma alaiyahu da gyaɗa ko kuma agushi. Ya danganta da wanda ake so a saka a ciki. Aha, jan miya ce wadda ake yin ta da kayan miya da alaiyahu da sauran wasu ganyeka kuma ana saka gyaɗa ko kuma wani bi a saka agushi. Sannan ita wannan miyar taushe ana cin ta da waina, ana cin ta da tuwo, ana cin ta da alkubus, ana cin ta da sinasir, kai har ma da shinkafa wani bi ana cin ita wannan miyar taushen. Zaka ga Hausawa suna yin ta sosai kuma gaskiya tana da daɗi. Ana kan yin ta da man gyaɗa ko kuma da man gyaɗa ko da manja, ba da wanda duk ba a yin ta.

Ina son in ba ɗayar da kyautar kuɗi. Gaskiya a dukka kyautar da nake bayarwa, na fi son in da hali ne in ba mutum kyautar kuɗi. Saboda abunda yasa na ce kyautar kuɗi, ah ita zata ba mutum damar ya sayi ɗuk abun da yake so da kuɗin. Sabanin kana iya zuwa ka sayi wani abu alhali shi mutum ba tana iya yiwuwa ba shi yake bukata ba ko kuma ba shi bane yake da uzurin shi a yanzu. To shiyasa gaskiya na fi son in--in bada kyautar kuɗi.

Ah gaskiya ina da tufafi da dama. Ah kuma tufafin da nake yawan sawa zaka ga tufafi ne riga da wando. Ina iya ce maka wando turoza haka se kuma riga shet. Ah ba launin da ban sawa. Amma dai na fisa riga mai dogon hannu ah ko, ko gajere masu launin baƙi ko ruwan sararin samaniya ko kuma launin, launin tsanwa kenan amma wanda bai cizawa sosai. Haka wanduna ina sa wando baƙi, ina sa mai kalar ƙasa ƙasa, ina sa mai kalar siminti kuma ina sa fari haka.

A gaskiya sauya miya ba wai a dai ne yadda na sani kuma da na taso a gidanmu. Za ka ga sauya miya ba wai wani abu ne wanda ake yi ba daga mako zuwa mako. A'a, sauyan miya ana yin shi daga rana ne zuwa rana. Aaa, za ka ga misali yau in an yi miyar taushe, to za ka ga gobe ana iya miyar kuka, jibi ana iya miyar kuɓewa. To haka gaskiya canza miyar yake a yanda na taso a gidanmu nake gani. Ba wai sai sati sati ba, a'a sati yana iya canza miya sau uku ayi kala uku. Ana iya yin canza wuni bi ma ayi kala huɗu. Har miyar wake da sauransu, da miyar agushi, da miyar aaa laluwa duk akwai wannan miyoyin. Kuma bayan da bata kamawa wurin canza su, ya danganta da yanayin buƙata da kuma abin da ke da kwai a lokacin. Saboda kamar misalin kuɓewa, ka ga in dai kana son miyar ɗanyar kuɓewa, to gaskiya da damina aka fi samun ɗanyar kuɓewa. Saɓanin busassa ita busassa, aaa kowane lokaci za a iya samun ta. Inda ita shanya ta ake ta bushe ba kamar ɗanya ba. Haka ma kamar irin wasu ganyayyaki suma da sai lokacin damina aka yawan samun su.

A'a, na fi son AC. Inda zan sami AC, to tabbas na fi son ta akan fanka. Ah, dalilin da ya sa na ce na fi son AC ya danganta da yanayin ah garin da nake. Ah yanayin inda nake akwai zafin rana sosai. A'a kusan a shekara za ka ga ana iya wata bakwai ana zafin rana ko wata shidda ana zafin rana. To za ka ga gaskiya AC tafi muhimmanci sosai akan fanka. A'a ita ma fankar tana taimakawa amma indai zaɓi ne gaskiya mutanen, ba ni kaɗai ba ma, mutanen da ke nan yankin da nake da yawa kusan duk wanda ka ba wannan zaɓin zai ɗauka maka AC akan fanka. Saboda yanayin zafin da muke fama da shi ah akoda yaushe.

A gaskiya bana, bana yin kuka alokacin yankan albasa. Amma dai akwai mutane da dama waɗanda nake gani suna hawaye saboda in suna yankan albasa saboda albasan tana da yaji sosai hi kawai dai in ina yanka albasa in tana da yaji sosai, kawai zan ji idanuwana suna ƙaiƙayi, suna zafi. Kawai wannan shi zan ji. Amma dai gaskiya ba in ce dai wai ina hawaye ah ko ina kuka ƙwalla suna zubowa gaskiya banayi kawai dai abun da nike yi shi ne idanuwana za su cika bada zafi sosai har sai inna gama.

Ina da dangantaka mai kyau, ƙwarai da gaske tsakanina da abokan aikina. Ah muna da fahimtar juna sannan kuma muna da kyakkyawan alaƙa a aiki. Saboda indai babu kyakkyawan alaƙa a aiki tsakaninka da abokan aikinka to zaka ga aikin ma zai zo maka gaskiya kusan ince birkice. Saboda indai ba wadaidaitu, babu alaƙa mai kyau, zaka ga aikin ba zai tashi yanda ake so ba. Kuma zaka ga kuna kwarai ma'aikatar da kuke ma aikin. Saboda indai ba wannan haɗin kai to zaka ga hatta aikin da zaku yi nagartar shi za ta ragu da sauransu. To maganar gaskiya ina da kyakkyawar alaƙa tsakanina da abokan aiki, ƙwarai da gaske fiye da inda kake zato.

To su dai, masu siyarda abinci akan titi kokuma kamar yanda kace yan ko li ah, mutanene wa'anda su suna rasa suna sayarda abubuwa da dama wanda ake ci akan titi. Sannan kuma, za ka ga abincin da suke sayauda ya kai nau'i kala kala ne, tun daga nau'in abinci da kuma abin sha dakuma, kayan tande tande, ah, nau in abinci kamar irinsu tuwo waina shinkafa da dai sauransu haka. Nau'in abin sha za ka ga akwai masu tallar koko, akwai masu tallar kunun tsamiya, akwai masu tarnal irin soɓo ko kuma ah, ko kuma jinja da dai sauran abubuwa haka. Zaka ga sannan sai kuma akwai masu talla irin kayan ah, tanɗe tanɗe kamar irin su alawa, minti da cakuleti da kuma, irin kayan kwaɗayi ko na marmari ɗin nan irin su wainar fulawa da dai sauransu. Haka za ka ga, mutane suna saya. Amma kuma za ka ga akwai yawanci irin wannan kasuwar ta fici da irin yamma ko safe ko marece haka.

To shi tunanin tafiye tafiye kamar tarihi ne. Duk wurin da mutum ya je, to hanya mafi sauƙi a yanzu a zamanance wadda ake ajiye wannan tarihin shine ta hanyar hoto. Saboda kowa zai iya ɗaukar waya ya ɗauki hoto. To gaskiya ta hanyar hoto ita ce. Amma zaka ga akwai mutane ƙalilan waɗanda suna yin rubuce rubuce su ajiye irin wannan tarihin. Amma dai yanzu da zamani ya canza, hanya mafi sauƙi ita ce hanyar hotuna. In ka ɗauki hotunan gurin to mutum zezo ya ajiye saboda tarihi.

Aa lokacin da na fara amfani da intanet a nafara amfani da intanet a makaranta lokacin na shiga jamia. Ah, na shiga jami'a ta ja jahar Katsina a lokacin ina aji ɗaya. To lokacin na je, ah, na je lab, na je computer lab da yake karatun da na karanta kimiyyar kwamfuta ce. To a nan na fara amfani da internet gaskiya. Nan muke zuwa muna wasu amfani a-- nan de na fara gaskiya amfani da internet nan kuma na fara yin wasu abubuwa a internet.

To, gaskiya tafiyar da muka taɓa yi wadda ba ta tafi daidai ba ko kuma kaɗan samu matsala akan hanya ita ce, ah, daga Katsina zuwa Zamfara. Shine daga jahar Katsina zuwa Zamfara. A lokacin muka ɗauki hanya muka bi ta ƙaramar hukumar rijiya wadda ke cikin ƙaramar hukumar Katsina. To, bacci mun wuce mun ɗau hanya sai muka samu matsala. Akwai wani bell na nan ana ce masa terman bell a turance. Bell ne wanda ke juya a cikin engine yake sai ya samu matsala ya sinke to sai da kuma muka yi waya, ah, aka zo daga Katsina, bakaniken da ke duba mota ya taho sannan ya zo akai gyaran a lokacin da tsayawar motar da zuwan bakaniken da yin gyaran ina ce maka an ɓata lokaci kuma tsakanin awa uku zuwa huɗu. Ah tafiyar da aka sa rai za'a isa kusan awa ɗaya da rabi t mune dai bamu isa ba a lokacin sai kusan ƙarfe biyar na mare ce haka. Muda tun muka tashi tun da wuri.

To, shi dai mutum mai ɗadin baki ko kuma in ce maka mutum mai zaƙin baki. Za ka ga mutumi wanda Allah ya ba shi baiwar iya magana, sannan za ka ga harshen shi yana da kaifi sosai. Sannan kuma yana da wasu da dama daga ciki waɗannan irin mutanan suna da fasahar magana sannan kuma duk yanda sukayi magana, sun san yanda zasuyi magana su jawo raayi ko kuma su jawo hankalin mutaneh to, abin gaskiya mafi yawancin wasu za ka ga basira ce. Za ka ga duk inda suke magana za ka ga harshen su rau rau rau. Yanda sukai magana za ka ga kuma suna da baƙi wanda bakinsu zakaga kusan kamar shine makami a jikinsu koh kuma wani saboda zasu iya amfani dashi su cimma wani muradinsu ko kuma su yi amfani da shi su kare kansu ko kuma suyi wasu abubuwan da dama.

Akwai gidajen abinci da dama wa'anda nake so, amma dai gaskiya na fi son gidajen--na fi son gidan abinci wanda yake haɗawa da irin abinci na zamani da kuma irin wa'anda bamu da irinsu nan, don saboda ina son irinka jarrabta abincin da bamu da irin shi nan wajejen. To gaskiya na fi son irin gidajen abincin nan masu bada irin wannan sabis ɗin.

A gaskiya malamin da na fi so akwai wani malaminmu wanda ya koya min chemistry wato shine kimiyyar sinadarai a Hausa kenan. Shi wannan malamin shi ya koya min wannan darasi. To mutumin yana da kai haka yana da ƙoƙari yana da kwanya sosai. To gaskiya duk cikin malamaina yana ɗaya daga cikin malamin da nake so kuma wanda nake girmamawa sosai saboda yana da baiwa kuma yana da kirki kuma sannan ya ɗaura mu kan hanya ta ƙwarai sosai kuma dukan hanyar da muka samu sa'a wurin jarabawa haka da sauransu da kuma zama mutane nagari.

Da nike tara tsabar kuɗi amma gaskiya yanzu bana taɓa bana tara tsabar kuɗi saboda yanzu zamani yazo ah zakaga ma gaskiya ni yanzu gani nike ma ina tara tsabar kuɗi saurin kashe sa nike. Amma idan suna cikin asusun ajiya na banki toh zakaga yadda nike kashesu ya ragu to kwata-kwata yanzu kwata-kwata ni bana tara kuɗi. Ban ma hiddo kuɗi sai in ɗau ta lalura. In kuma dole mutumin da zanje in sayi abunda nike so awurin shi bai an sayi bai yi mu'amala da banki dole sai dai ka bashi tsabar kuɗi. To dannan inje in fidda kuɗi amma ƙaƙadda bana fidda kuɗi balle ma ace na tara su.

Abun da zan ɗauka in dole in ya zamanto buƙatar in bar gida da wuri. To abu, abu guda biyu ne gaskiya waɗanda kwata-kwata bana manta wa da su. Duk saurin da nake sai na tsaya na ɗauke su. Abu na farko shine wayata. Bana iya fita ba tare da wayata ba. Saboda in na fita ba tare da wayata ba to gaskiya zan rasa abubuwa wasu abubuwan kuma da dama. Sai abu na biyu mukullai na gida. Duk saurin da nake sai na ɗauki makullin gida. Saboda in na dawo dole sai na buɗe. To daga kaga duk saurin da nake in na manta da shi an yi ba'a yi ba ke nan. To shi da su da waya, da makullai gida da waya duk saurin da nake bana iya manta wa da su.

To, shi yanda ake shirya babban buki ya danganta da wani irin buki ne. Ah, saboda akwai manyan bukukuwa a nan yankinmu sosai. Ko kuma ince a ƙasar Hausa akwai irin bukin suna, akwai bukin, akwai bikin aure, akwai kuma bikin sallah. To, kowane da yanda ake shirya shi. Da dukkan wa'anda da na lissafo nan duk manyan bukukuwa ne. Sannan ma akwai masu yin bukin Maulidi. To abu dai da yake taruwa a wurin shirya babban buki shine dai akwai shirya abincin akwai shirya abinci da abun sha da kuma ah, wurin saukan baƙi in ana sammanin kamar bukin aure ko suna wadda za'a rice baki. Sannan kuma a tanar musu abunda zasu ci, abincin da zasu ci akwai ana shirya abinci kala-kala, kaman irin su tuwo, waina, alala, masa masa itace waina kai. Da irin su ah, sinasir da sauransu, da shinkafa, da miya, da tuwo haka.

To, in ina son in yi ƙorafi a waya ko a wani wuri, da farko dai gaskiya abin da nake fara yi to zan ce ina da, zan ce ina da matsala. In misali bari in baka misala kamar kamfanin waya ne na kirasu, inada wani ƙorafi nake so a gyramin ko kuma in ki kashedi misali to ince zasu haɗani da kwamfuta farko. Zan ce ina son in magana da wakili. In aka haɗani da wakili zai tambaye ni daga inda nake, zan gaya ma shi sannan kuma in gaya ma shi ga ƙorafin da nake. Zan gaya ma shi a cikin kwanciyar hankali sannan in ce me me mafita. To a haka har dai mu samu mafita.

Ƙwarai kuwa ina musafaha da mutane sosai. Ah, ina gaisawa da mutane in ba su hannu muyi musafaha sosai. Sai dai akwai ƴan dokoki na yin musabahar, kaman misali ah, ina bada duk wanda ya girme ni ba zan fara bashi hannu ba, zan gaishe shi. Sai in shi ya miƙo min hannun sannan sai mu gaisa da shi, muyi musafaha. Amma kamar tsara na ko kuma waɗanda na girme su, to su ina basu hannu sai muyi musafaha mu gaisa.

Ranar hutu na cikakkiya zakaga kamar ra nai ce, ranar da babu aiki kamar ranar asabar ko lahadi to ita ce ranar da gaskiya nake samun hutu cikakke, in huta, kuma ko da yaushe ina gida ba inda nake zuwa. E, Asabar da Lahadi gaskiya sai kuma kila ranakun da ake, hutu na, wanda gwamnatin tarayya take badawa hutu kamar irin ranai Maulidi ko ranar Kirsimati da dai sauran su haka.

Eh, ina gane garin mutum ta yanda yake magana ah duk yadda wanda, duk yadda wani zai zo yayi Hausa, indai Hausa ce, indai zai zo yayi ta to zan tabbas zan gane daga garin da yake. Akwai Hausar da akwai kamar misali, idan naga akwai Hausar da zai zo yayi wadda zan san kamar wannan daga Daura yake. Saboda yanda salon maganar yake. Akwai wasu kalmomi da zai ringa faɗa koh kuma yanda zai ringa furta su to za ka ga tanan za ka yi ganewa. Haka ma a Hausar Kano ko ta Sokoto. Saboda misali a Hausar Sokoto mutum ya zo yana ce maka "Awo", ka ka ji mutum yana "Awo" wallah. To ka ga a Katsina tana nafin eh wallahi. To kaga kawai ka san ba Sakkwace ce ne. Haka ma Zamfara. To gaskiya ta hanyar magana indai Hausa ce to zan iya gane mutum daga inda yake. Haka ma hausar Zaria da dai sauran hausar wasu wurare haka.

Abincin titin da na fi so gaskiya awara ce. Ina siyan sossai kuma ina sonta sossai wani bi nakan tsayawa dai in tsaya. Ah gaskiya ina ma iya ce maka shine kaɗai abincin titin da nake saye awara ce gaskiya. Saboda ina son ta sosai.

A'a gaskiya yan da nake taimakawa kaina in banji daɗi ba ko kuma wani abu bai bai mi. Daɗi ba ko kuma na yi waye gari haka bana jin daɗi sosai. A'a shine ina wani biyu in na fita haka kawai naje naɗan zagaya naje na samu mutane, daban haka muka je muka ɗan yi hira haka na yi hira cikin jama'a ko kuma in naje ma wurin aiki wani biy abin sai ya ɗauke mun hankali shikenan sai in dawo cikin sai kawai inji na duwo lafiya lau.

Al'adar wanke hannu da tsafta al'ada ce wadda muka taso muka gani ana yi a gidan mu. Ah lokacin da na taso naga indai za muci abinci, koko mun je mun yi wasa mun dawo to za a ce muje mu wanke hannu. Ah dole in mutum zai ci abinci sai ya wanke hannun shi ko da ba da hannu zai ci ba. Hakan kuma in ya gama cin abinci in da hannu ya ci to shima zai wanke hannu. Al'ada ce wadda muka taso muka ga a cikin gida iyayen mu suna yi.

A a ganina gaskiya abinda gaskiya take nufi shine ainihin sahihancin yadda abu yake a fade shi ko sahihancin yanda alamari yake. Shin al'amari koya yake ko kuma wani abu koya yake, to a faɗi yanda yake ba tare da an ɓoye komi ba ko an yi ƙarya game da al'amaran.

To ita dai kunya wata aba ce wadda take ƙara wa mutum a mutunci da cika kuma da kamala. Kuma kunya, a za ka ga duka da mace da namiji za ka ga kamar ado ne. A ga mutumin ƙwarai mumini za ka ga kunya ado ce gareshi. Duk inda ka samu mutumin kirki na ƙwarai na gari to za ka same shi da yana da kunya. Za ka ga akwai abubuwan da zai ji yana da jin kunya da ƙawai ci da kamun kai. To a gaskiya a mu'amala da mutane duk inda aka ce maka kai wane, yana da kunya ko kuma wance tana da kunya to za ka ga tsakanin da Allah in kuka yi ma'amala da su za ka ga halaye su suna da tana da inganci sosai ba kamar a ce wane bai da kunya ba. Saboda aka ce wane bai da kunya kamar ita rashin kunyar zaka ce mutum bai da kunya to kamar an ɗebe mai wata nagarta ce i kama wata ƙamala ce ko kuma wata daraja ya ɗan rabu da ita saboda ita kunya tana ƙara ma mutum daraja da kamala da ƙima a idanun mutane.

A'a wasannin da muke yi tun ƙuruciya gaskiya suna da ɗan dama amma dai gaskiya wasan da nake yi wanda tun ƙuruciya ina yin shi har da kuma na girmanta su ina yin shi shine wasan buga ƙwallo, ƙwallon ƙafa kenan. A gaskiya har yanzu in dai na samu lokaci, na samu abin gan na kan ɗan taɓa ƙwallon ƙafa. Wasa ne wanda tun mutum na ƙuruciya yake buga shi.

To, a da in na tsaya na diba sai in ga a da duniya ta fi zaman lafiya, da kwanciyar hankali da rashin ciwoce ciwoce da sai ka ga mutane, da wu ya ka ga mutane suna rashin lafiya kuma sai ka ga in ka je ma ko da asibitoci ka gani sai ka ga mutane basu da irin waɗannan ciwukan, kamar yawaitan irin wainnan ciwukan. Anayin kinna mu kamar irin su cancer, ah ciwon daji kenan da hausa ko kuma ciwon siga ko irin ah wannan ciwon zuciya. Za ka ga mutane nan amma yanzu za ka ga abin kamar gaskiya ya zama ruwan dare. Za ka ga mutane abin ya zama to idan na tuna da da sai in ji duniyar kamar ta yi zaman lafiya. Mutane sun fi lafiya, sun fi cin abinci mai inganci mai kyau. To shi kuma a yanzu in ka diba za ka ga zamani ya zo da sauƙin wasu abubuwa sosai. E, za ka ga kamar ah kamar misali, za ka ga akwai ilimin kimiyya wanda da fasaha waɗanda sun sa rayuwa ta canza sosai. Za ka ga rayuwar ta ƙara sauƙi, komi ya ƙazamar zama da sauƙi. Akwai na'urori, akwai injina waɗanda suke taimakawa mutane tun daga kan noma, ah kiwo, ah harkar lafiya, harkar ilimi da sauransu. To za ka ga akwai wannan ah cigaban a yanzu. To za ka ga duniya ta ƙara inganci da kyau da kuma da kuma la-- da kuma cigaba haka. Sai dai kuma cigaban shi kuma ya kawo wani nashi abubuwan saboda akwai cigaba na sinadaran abubuwa. Hatta noma za ka ga an samu iri ingantaccen iri da sauransu. To kuma tsakanin da Allah rashin lafiyar da mutane suke yi a yanzu kuma ta ƙaru.

To, akwai irin mayukan shafawa masu kamar irin su rob, irin su mantaleta, irin su a--abonike. Duk irin man shafawa ne masu zafi, wa'anda ake shafawa ne idan ana so a samu radadi--wai sauƙin raɗaɗi na kamar buguwa ko kuma in ma mutum bai lafiya kaman irin ciwon kai ko mura, duk ana amfani dasu. Ana shafawa, zaka ga ana shafawa a kai, ana shafawa ma a jiki. Wani bi ma har a hanci ana ɗan shafa rob haka da mantaletawa wa'anda basu da zafi sosai. To, daka ga gaskiya suna ɗan ba mutane, ah, ɗan sauƙi haka idan mutum ya yi amfani da su.

Ba ni da wani takammamen lokaci wanda zan ce, ah, gashi lokacin da nake zuwa kasuwa. Ah, zuwa kasuwa ni dai a wajena kamawa yake. Idan ta kama zan je to zan je. Kuma kamawar tana tasowa sai in inada buƙatar wani abu idan ina da buƙatar wani abu to zan tafi kasuwa. In na tafi kasuwa zan saya a can. Amma dai banda wasu ranaku ko mako da na ware wanda kaewewai dan saboda kasuwa ne. A'a, ba ni da su.

Aaa, akwai ganyaye da dama wanda ake amfani da su, waɗanda na ɗan san su a al'adar Hausa da kuma masu maganin gargajiya haka. Kaga misali akwai kamar ganyen zogale ah ana amfani dashi sosai gurin wajen magani. Akwai ganye na shuwaka, haka tana da ɗan ɗaci to ita ma gaskiya ana amfani da ita sosai wajen magani. Akwai ganyen lalle, ana amfani da shi ɗanyan, ba ma kamar ɗanyan lalla ana amfani da shi wurin magani. Akwai kuma tafasan masar wasu suna ce mata sanga sanga ko kuma rai ɗaure ana amfani da ita a da lemon tsami da lalle in aka haɗa su wuri guda ana amfani da su wurin maganin masassara ta typhoid. Ah akwai ganyen akwai saksakken mangoro akwai saksakken rimi akwai saksakken marke wanda ake amfani dashi wajen maganin tari. Akwai sassaken ɗorawa, haka zaka ga akwai dai akwai bagaruwa to haka zakaga duk ana amfani da su wurin magunguna.

Eh ina amfani da mataimakin muryar ina amfani dana kamfanin Google. Ina amfani dashi gaskiya sosai. Kuma wani bi nakan amfani dashi idan ina sauri haka ko kuma bana son inyi amfani da madannai.

To su dai 'yan kasuwa mutane ne waɗanda suke sana'a, waɗanda suke saye da sayarwa. Kuma shi wannan saye da sayarwa, ah yana iya kamawa a kasuwa ne, yana iya kamawa ba a wajen kasuwane. To, dannai kawai dai mafi yawancin saye da sayarwar da ake yi ana yin shi a kasuwanni. Wannan kasuwannin ya haɗa da kasuwanni ko na birane ko kuma kasuwannin cikin gari waɗanda kusan kullum suna ci ko kuma irin kasuwannin da ake yi na garuruwa masu ci duk sati kuma kasuwannin ƙauyu kama su ma waɗanda suke ci duk sati. To za ka ga kuma 'yan kasuwan nan kowa da hajad da yake saidawa. Za ka ga wani kaya yake saidawa, wani ah kayan cefane yake saidawa, wani kayan gwari, su ne kayan gwari. Wani zakaga sanaar dabbobi yakeyi wani zakaga kai ga sanaoi nan da dama to za ka ga kowa da sana'ar shi kuma kowa da kasuwar da yake bi yana yin wannan sana'ar. Kuma in fduk babban gari ne nan yake zuwa yana kasuwancin shi.

To akwai wuraren da ake ajiye abinci a gida amma gaskiya yanzu a zamanance wurin da aka fi yawan ajiye abinci inda dai ba zai saurin lalacewa ba, inda zai iya kwanaki, inda zai iya kamar kwanaki da dama ko kuma in ce ma wani ma satuttuka shine gaskiya cikin firiji. Shine gaskiya wurin da yanzu gidaje ake ajiye abinci ko nama ko kuma kayan miya ko kai kusar ma komi wanda zai iya sati satuttuka ma ba ma kwanaki ba bai lalace ba.

Nafi son zama a kujera in son samu ne. A indai akwai kujera to gaskiya nakan zauna akan kujera. Amma in ba kujerar lafiya lau zan iya zama akan tabarma. Amma dai inda zaɓi za'a bani ga kujera ga tabarma to gaskiya zan zauna kan kujerar ne ba saman tabarma ba.

To shi dai rashin kiran manya da sunansu ko kuma dattawa al'ada ce ta Hausa wadda muka taso muka tarar kaka da kakanni ana yi. Babu yanda za'ayi mutum ya iya faɗin sunan iyayen shi se dai ya kira su da wasu suna ko baba ko mama ko inna da dai sauransu haka to haka ma dattawa da tsofaffi ba za ka kira mutum da sunan shi ba ko dai ka kira shi da baba wane ko kuma ka kira shi da malam wane ko kuma ka kira shi da in mutum bai san sunan shi ba a cikin ladabi yana iya ce mai dattijo ko baba. Amma dai gaskiya ko da kasan sunan shi to rashin ladabi ne saboda duk wanda yaje ya kira manya da sunan su haka kai tsaye a al'adar hausa to za'a ɗauke shi gaskiya mara ladabi kuma be da tarbiyya. Gaskiya a al'adar Hausa ko kuma kusan in ce yankin da ni ke rashin tarbiyya ne sosai yaro ya kira manya da sunansu.

To ni dai an haife ni a jahar Katsina kuma a cikin garin Katsina. An haife ni a shekara alif dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da takwas. Kuma a lokacin in na ɗiba kwanan wata a yanzu zan ga yana kamawa ranar Alhamis. In na kuma na ɗuba katin haihuwa ta a lokacin da aka haife ni ina gani kamar zai kama ƙarfe kusan sha biyu da minti takwas ne na safiya.

Ah mutanen anguwar mu suna abubuwa da dama don kula da lafiyar su. Na farko dai akwai tsaftace muhalli, tsaftace muhalli sannan kuma da tsaftace jiki. Ga dole mutum ya tsaftace muhallin shi sannan kuma ya tsaftace jiki. Shi ne ah abin farko na kula da lafiya. Sannan abu na biyu shi ne a motsa jiki. Ya kamata ko ya ne mutum ya zamanto cewa yana motsa jikin shi aƙalla ko da tafiya ce, ya zamanto a duk rana ko bayan kwana biyu kana mutan--mutanen anguwar mu suna ɗan yin wannan atisayan. Aƙalla ko da a ce zuwa masallaci ne kake yi to kusan shima zaka ga kaman motsa jiki ne.

A'a akwai lokacin da gaskiya na taɓa sauya ra'ayi na. Akwai wata tafiya da zan yi to gab da lokacin da zan yi tafiyar kuma sai na samu ance can hanyar akwai wata hanya ba ta da kyau kuma in dai bari sai bayan kwana biyu haka to nan take aka ce amma kuma in dai zan iya tafiya kuma lafiya dole to nan take sai na sauya ra'ayi na na je kawai ya kamata dai in bar tafiyar nan sai bayan kwana biyu. Amma duk da haka dai na banɗan saboda na sa ran zan yi na sa na sa raina zan yi tafiyar kuma na sa ran tafiyar to shida ban yi ba ban ɗan ji sai abun ya zo min gaskiya ban ji daɗi ba sosai hakan.

A karin maganar da nake yawan faɗi shine ina laifi mutum zaya sama ya taka leda. To ita dai wannan karin maganar ta ina laifi mutum zaya sama ya taka leda, to zakaga abunda take nufi to ina laifi koya ɗan abu yazo maka, ayyahi ace da baizo maka ba. Shine abunda take nufi. Koda inda kaga misali ace. Yau mutum ne zai anaso ya tahi sama, to inya taka leda meta ƙara mishi daga tahiyar da yake so yayi sama? Kaga ai ba abunda ta ƙara. To amma dai ya taka, to tana nufin a rayuwa koya ka samu wani ɗan abu koda ya ɗan burbushi yake, yafi wanda bai samu ba. To abunda karin maganar take nufi kenan.

To, su matakan bukin aure na gargajiya zaka ga indai an fara, a saurayi ya ga budurwa ko kuma iyaye sun yi haɗi. To zaka ga dai akwai kuɗin na gani inaso wanda ake fara kaiwa shine kuɗin neman aure. Sannan akwai kuɗin, a kaya ne, akwai kuɗin wani duk wasu zaka ga ya danganta da al'adu. Amma zaka ga wasu an harhaɗa harda wasu kayayyaki da tabarmi an kai. Sannan sai baya ga nan sai akwai saka rana. Daga gidan ango sune zasu kai wa'annan kayayakin. Za a kai ah minti da alawa wasu harda goro ah da cingam haka sai a rarraba sai a sa ranar da za'a yi wannan auren. To daga nan wajejen kuma zaka ga kuma wasu zaka ga kuɗin an kuɗin neman auren ko kuma ace kuɗin gaisuwar auren. Zaka ga wasu ana kaiwa ma har sau biyu. To daga nan sai a sa sadaki. To idan aka sa sadaki sai a sa ranar aure. To da anzo an ɗaura aure, aka yi shagalin buki aka yi komi sai kuma da daddare. To shine lokacin da za a je akai amarya.

To, gida, abin da gida yake nufi ni a wurina shine kusan komai yake nufi. Saboda gida shine wurin da zai baka muhalli, gurin da zai baka nutsuwa, shine wurin da zai baka wani sirri wanda kake dashi a rayuwa kuma shine wurin da zai suturtaka. Saboda in ba gida in mutum akace yau baida gida to kusan kamar tsirara yake to shiyasa gida yana da matuƙar muhimmanci sosai. Kuma sai da gida ake, ake gina al'umma, ake gina iyali. Sannan kuma sai da gida ake, ah, renon iyalin. Sannan kuma sai da gida ake, ah, yin abin da ake samun ma iyalin. To shiyasa gida yana da muhimmanci sosai.

Ina shan ruwa mai sanyi sosai saboda yankin da muke a nan, yankin da muke yanki ne mai zafin rana sosai. Yankin ne da ake wata ake watanni kusan shidda ko bakwai ko fiye da haka ma wani biyu ana zafin rana. Ina maganar zafin rana sosai to shi ya sa koyaushe muna buƙatar ruwan sanyi. Shi ya sa don haka ina shan ruwan sanyi sosai.

To ni kayan ciye ciye da na fi so to ina son kayan kokumanci, kayan maƙwalashe haka. Waɗanda na fi so ina son gaskiya ina son cakuleti sosai. Ina son cakuleti kuma ina son biskit haka kuma akwai masu daɗi waɗanda ake sayarwa masu ɗan tsada haka. Dasu da cakuletin ina son su sosai.

A fuskar wadda nafi sani sosai, za ka ga fuska ce mai ɗan faɗi haka kuma akwai tana da idanu dara-dara. Za ka ga kuma irin idonta na da ɗan tana da gashi sosai. Sannan hancin, hancin ya ɗan toh bede da bede baje fuska ba sosai amma ya ɗanyi siriri sannan dan ƙaramin baki haka fuskar, fuskar mata ta ce wadda ko a duhu ina iya gane ta ko a cikin tsananin duhu ba haske.

Abin dai zaƙin da nake tunawa da shi tun ƙuruciya, a ina tuna akwai wata halawa da muke zuwa muna siyo wa, wadda a lokacin duka bata wuce naira ɗaya ba. Muka kai naira ƙwandala kenan ana bamu ita wata halawa mai suna "Milkos." Sannan kuma akwai tuwon madara shima da muke siye da gullisuwa. Zakaga duka kayan zaki ne waɗanda a lokacin wasu bai wuce naira bah silai biyar. Gaskiya ina tunawa lokacin sosai da kuma wani abinda ake saidawa wanda ake kira dashi mandula. Shima zakaga ana yin shi da fulawa, yana da zaƙi sosai, yana da daɗi. A lokacin yara suna-- yara tsararrakin mu muna sonshi sosai idan na mutum ya samu kuɗi, indai zai sai wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da na lissafo mutum bai wuce su, su yake zuwa yana siya. Ina tunawa da lokacin sosai.

To ina yanke shawara a aiki ne, ya danganta ma dai kafin in yanke shawara shin wane irin aiki. Ah idan aiki ne wanda ya shafe ni kaɗai, to ina yanke shawara bisa ga binciken da nayi ko kuma tuntuɓa, game da yadda zan samu nasara a aiki. Idan kuma aikine wanda yake irin misali aikin office ko kuma aiki ne wanda ya shafi wani wuri ko wata ƙungiya to ina shawartar abokan aiki yana da kyau ina tuntubi a bakkan aiki sannan kuma ina tuntuban wayanda suke gaba da ni a aikin. Saboda yana da kyau mutum ya tuntubi, ya tuntubi mutanen da yake aiki da su idan abun ya shafi aikin, kafin ka yanke shawara.

To kalmomin aro dai suna da dama da yawa a harshen Hausa. Gaskiya haka zakaga mafi yawanci wasu an aro sune daga Larabci da kuma harshen Turanci amma dai wa'anda aka aro da harshen Larabci ya sunfi yawa. Kaga alal misali kamar alƙalami, alƙalami kaga Larabci ne saboda ya fito daga alƙalam shike-- shine labarin. Hausawa dai suka maida shi alƙalami. Haka tebur kaga wannan Turanci ne, ya samo asali ne daga kamar tebur. Haka ma mota kamar ya samu kaga Turanci ne ya samu kamar abinga moto. To haka zakaga kalmomi irin su shayi, inda shayi kalmar Larabci ce. To akwai kalmomin aro sosai amma dai gaskiya anfi aro su daga Larabci, daga Larabci kuma sai Turanci.